Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta gaskiya tana cikin zaman lafiya, da raha, da son juna da mutunta juna da kuma ganin kowa da mutunci. Dangantakarmu da maƙwabtanmu akwai, akwai zaman amana, babu bakin ciki, babu hassada. Kowa yana ƙaunar juna. Mukan shiga gidan maƙwabtanmu muyi wasa, su ma sukan shiga gidanmu muyi wasa, su yi wasa tare. Mukan, buga ƙwallo tare da ƴaƴa maza na maƙwabtanmu. Sa'nan su ma ƴaƴa mata sukan je su yi wasa tsakaninsu, su yi hira. Sa'an nan kuma mukanyi tafiya ko fita tare idan abin da ta kama. Muje masallaci, muje kasuwa, muyi duk wani abune tare mu da maƙwabtanmu. Babu wani faɗa tsakaninmu.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki a ƙalla sau biyu a sati. Bana yin motsa jiki kullum. Ina bari ne sai dai na yi sau biyu a rana, a sati domin saboda ina fita aiki kuma ina zuwa makaranta. To bana da wannan isasshen lokacin da zan dinga fita motsa jiki. Amma dai kuma still ina yin tafiya ko a ƙafa na motsa jiki a ƙalla na minti talatin a kowace rana. Amma dai motsa jiki da na fi ko na buga ƙwallo ko na jegudu, to wannan na kan-- ina ware lokaci wannan da safe kamar ranan sati da lahadi nakan je weekend domin na je na motsa jikina. Kuma na kan buga ƙwallo lokaci lokaci. Shi kuma na kan iya buga na minti ashirin zuwa talatin saboda bani da gas ɗin ƙwallo yanzu.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki, lantarki? Abin da na fi yi lokacin da babu wuta na ta lantarki, nakan zauna na yi hira da abokaina, wani zubin kuma nakan ɗauka wayana na yi kallo ko na buga game da sauransu. Amma dai in babu wutar lantarki gaskiya dai nakan fi zama in ina cikin makaranta ne to na zauna na yi cigaba da karatuna. In kuma bana makaranta nakan zauna na kai kallo ko na buga game wanda dai zai ɗauke mini lokacina. Haka fa akawo danni in dai akwai wutar lantarki to nakan zauna maka a ɗaki tun safe har daddare ba zan yarda na fita ko ina ba ko na je na yi wani abu. Saboda ni mutum ne wanda nake son zama, ni kaɗai ba tareda wani ya takura min ba ko da hayaniyar mutane. Shi zama kaɗai gaskiya na rage mutum daga aikata wasu manyan laifuka ko zunubi ko zama na gulma ko zagin wani ko cin mutuncin wani. Amfanin gaskiya zaman da yake da mutum zai zauna shi kaɗai ke nan. Sai kuma wani zubin in na zauna ba wuta ko akwai wuta nakan yi kira budurwata mu zauna muyi hira ɗan ita ce kaɗai abokiyar hira ta.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Lokacin, lokacin hutu da nake shaƙatawa nakan zauna a gida na huta ba tare da na fita ba. Nakan zauna a cikin gida ni kaɗai ko ni da iyalai na mu zauna muyi hira, a yi raha. Sa'annan kuma nakan zauna lokacin hutawa na ko shaƙatawa na, na zauna ne a bacci. Sa'annan kuma nakan sayi kayan marmari wanda ina zauna ina ci kamar su tuffa, apple ke nan, su ina bi da sauran su nakan zauna ina ci ina danna waya na kuma ina raha da abokai na. Gaskiya lokacin shaƙatawa na nakan so muyi ta mini picnic, a dafa abinci, a kawo juice, a sha, a gode ma Allah a yi, a yi bada labari, a yi ta hakan kaman jokes haka da za a ba ma juna. To ina son wannan amman a lokacin hutu.

Kana son zama kusa da taga? Ni mutum ne mai son zama kusa da taga domin na danganta daga na ga me yake faruwa. Ina son zama kusa da taga ma don lokacin damana, lokacin ruwan sama ke nan domin ina son ina jin ƙararwa ko idan ina bacci, don kunna karatun Kur'ani na to abin yana bunge ni kuma abin yana ƙara yana ba ni sha'awa. So gaskiya shi zama kusa da taga yana da matuƙar amfanu. Nakan kuma kawai naga dama na kulle labule na, in naga dama na saka labule na ba tare da na tashi na motsa zuwa wani waje ba don kulle labule ko saka labule a ɗakina. Shi zama kusa da taga gaskiya kuma za ka samu fresh air iska mai kyau zai dinga shigo ma mutum domin ya dinga shaƙannin fashi.